Eh ina iya ɗinka kaya na. Mafi akasaran kayan da nake sawa ni nake ɗinka abu na da kai na. Na iya ɗinka kaya kuma ina ɗinka ma yaya na da matana da mahaifiyata da mahaifina yayyuna da ƙannena kaya saboda na iya ɗinki kuma ina da keken ɗinka kaya da kai na.

Eh, watan da aka haife ni dai shine watan Yuni, watan shida kenan ko kuma watan Jun. Eh, ranar haihuwa na ta zo daidai da ranar shida ga watan June. Six of six kenan nake celebrating birthday ɗina.

Ina ajiye kuɗi a banki a baya, yanzu kuma da na gano harƙalla na cryptocurrency, to yanzu kuma ina siyan cryptocurrency ne na ajiye su a matsayin kuɗi. Amma ajiyan kuɗi na, na fi yi shi a banki. A banki ne dama nake ajiyan kuɗi kafin na fara siyan asset da value stock na ajiye su suma.

To daidaita aiki da rayuwa abu ne mai ɗan wahala a wani lokacin. Don a wani lokacin abun da kake tsammani ka samu ba shi za ka samu ba. Ita kuma rayuwa za ta iya jarabtar ka da wani yanayi wadda ba shi ka saba gani ba. To daidaituwan aiki da rayuwa dai yana da wahala amma kuma haka muke ƙoƙari mu ga mun daidaitasu mu yi aiki kuma mu yi rayuwa duka a lokaci ɗaya.

To naman da nafi so dai naman da nafi so shine naman shanu kuma shi wannan naman shanu na fi son ci shi bayan an gasa shi. Eh an gasa shi a matsayin tsire ne ko balangu ina son shi. Shi ma dafaffen naman na kan ci shi amma ba wai sosai sosai ba. Na fi son nama a gashe.

To abun da nake yi don nishaɗi shine idan na dawo wajen aiki, na gama aikace-aikacen gida da zan yi, to sai na fito da rediyo waje in kira yara na, sai mu zauna a kan kujera a waje ƙofar gida muna jin rediyo muna hira muna wasa da ƴaƴan nawa. To shi wannan abu dai shine nafi yi a lokacin da nakeson nayi nishaɗi.

Eh ina yin ciniki sosai a kasuwa. Ina da kwastomomi a ɓangare kala kala. Ina da ɓangarori na social platform da muke tallata hajar mu, a biyo mu tanan a siya kuma muna da wanda sukan zo har shago fizikal mu haɗu da su, su siya kayakin mu. To hakan ne muke yin ciniki sosai a kasuwa.

A'a, bana son buɗe taga a ɗaki, saboda in na buɗe taga ta ɗaki takan sa sauro ya shigo cikin ɗakin sosai. Na fi son dai in ɗan buɗe shi na wani ɗan takaitaccen lokaci, sai kuma in rufe ita tagar da take ɗaki, don kada sauro ya shiga kuma sanyi kada ya yi yawa a ciki.

Eh bana karɓan kira a wajen aiki. Aikina bai yarda na karɓe kira ba, tunda aiki ne da ke da tsananin tsaro da kuma kariya, to ba'a barin mu mu karɓa waya sai mun tashi aiki gaba ɗaya.

Ina magance matsaloli a wajen aiki ta hanyar fahimtar ta inda ita matsalar ta samo asali. Sa'annan kuma na yi magana da wanda ita matsalar ta shafa. To, ta haka ne nake samu shi kuma hanyoyin da zan warware ko kuma in magance ita wannan matsala.

To, abin da nake da ragowan abinci dai shine nakan zubar da wanda ya lalace ko kuma ya kusa lalacewa. Wanda bai kusa lalacewa ba kuma na ƙara maidashi ko a samu wasu dabbobi, ah basu su ci. To yadda nake da abinci kenan wanda yayi yawa ko kuma ya ragu ah lokacin da ake cin shi amma bana cika zubarwa bane. Na faɗawa in ba dabbobi.

To abincin da ke sani inji daɗi dai shine gasheshen nama. Nafi son naga naci nama gasheshe da shi kuma madara na ice-cream ko kuma ita madaran zallan ta wannan shi ke sani inji daɗi sosai idan na same shi na ci. Eee! Na fi son na ci nama da madara shi ke sani inji daɗi sosai.

To ayyukan da suka fi mahimmanci na kan tsara su ne ta hanyar fitar da jadawali wanda zan bi dan na gudanar da wannan ayyukan. Bana ƙoƙarin in cusa su ko in haɗa su da wasu ayyuka daban sai na gama wannan ayyukan kafin na ɗauko wasu ayyukan kuma su ma na kama yinsu saboda kar su haɗe min gaba ɗaya.

To kuɗin dai wutar lantarki yana da tsada a inda nake, inda yake kamawa daga naira dubu ashirin, a dala goma kenan ko dala goma sha biyar zuwa dala ashirin a duk wata. To shi nake ƙoƙarin kowane wata na ringa samu, na na haɗawa don mu samu wutar lantarki a cikin gidan nan.

Eh ina sanya bel kullum, ina sanya bel idan nasa riga na kot in zan fita da koba shoe ina ce insa bel don ta matse min wando in yi sitokin dan na fita ofis a wannan kaya na suut ina ko kuma ke wannan da nasa. Eh kuma kullum idan nasa wando na jeans shima ko chinos ko trouser lent nakan sa bel.

Ƙafa na da labaren da na ke amfane da su, sun haɗa da kamfani CNN. Da kamfani BBC News, da kuma kamfani ABC News, da kuma kamfani News na France international. Duka waɗannan kafofin labarai ne wanda nake saurare sosai kuma nake bibiyan su sosai a yanar gizo.

Eh ina kallon taurari da daddare. Ina son kallon taurarin nan da daddare saboda yana sa ni nishaɗi. Nakan ji daɗi, su ban sha'awa da daddare idan ina kallon wata da taurari. Nakan fito ne na zauna don na kalla taurarin a waje kullum da daddare. Idan akayi ruwan sama kuma idan ba taurarin to nakan fito ne in zauna acikin mota ina kallon wata to kallon taurari da wata yana min daɗi sosai.

Ina yanka farce duk sati. Duk bayan sati ɗaya ina ƙoƙarin yanke farce ɗina. Kuma ina yanke farce ne ranar Alhamis. Duk ranar Alhamis na kan yi ƙoƙari na yanke farcena saboda bana son farcena ya yi tsawo sosai. Shi ya sa na ke ƙoƙarin yanke shi. Sau ɗaya duk bayan kwana bakwai.

To ina kallon madubi sau biyu. Ina kallon madubi da safe idan nayi wanka, bayan na taje kaina a wannan lokaci na kan kalli madubi. To da daddare ma idan na dawo nayi wanka zan kwanta na kan ƙara kal.